Gaskiya inda nake ajiye hotunan wayana, na fi ajiyeshi a wuri kaman gallery ɗina kenan ko kuma ma'ajiyar hoto. Inda nake ajiyewa a cikin gallery na yake, ba na kai shi ko ina. Cikin gallery na dai yake.

Gaskiya, gaskiya kalar burodi da nake so abbares special bread shine kalan burodi da nake so. Shine kalan burodi da nake so dai gaskiya shine dan sabida akwai daɗi kuma gishiri baya. Komi dai yana tafiya normal. Shaiyasa nake so.

Eh gaskiya, aiki tare da ƙungiya abu ne mai ɗan tsarkakiya, abu ne mai ɓawai yake da sauki ba gaskiya. Domin aikin ƙungiya yana da ɗan wahala sabila daza ka ɗan takura kanka kuma za ka ɗan tagelle wasu abubuwa da ka ke yi. To shiyasa ne aikin ƙungiya bancika son.

A'a, gaskiya rubutuna na da kyau. Gaskiya rubutuna na da kyau. Ina ƙoƙari wajen rubutu gaskiya. Rubutuna na da kyau. Ina kokari Alhamdulillah dai rubutun yana da kyau dai sosai. Don mutane ma ko na rubuta exams ne ana yaba yawan yaba rubutuna gaskiya yana kyau. MashAllah, Allah dai yana taimakonmu.

Ina kullewa, gaskiya ina kullewa. Yanzu haka ma ƙofan ɗaki na a kulle yake. Ina kullewa. Bana wani san surutu ko nau'in wasu abubuwa. Ina kullewa gaskiya sosai yawanci ko yanzu haka ma ƙofan a kulle yake. Yanzu haka ƙofan a kulle yake. Ina kullewa.

Ah, gaskiya ban ci kacin citta da abinci ba. Ina ci amma ban ci ka ci ba gaskiya. Ina ci yawanci, Alhamdulillah dai kam. Ni mutum ne, ka san kusan yawanci citta yana hana mutum gudu mai kyau da sauran su. Yana tsayawa mutum a ƙirji. To, dalilin da ya sa ni athletic ne, ina gudu da sauran su dai. Ba shi ya sa ba na son cin citta.

Gaskiya danginmu bamu da yawa gaskiya, bamu da yawa. Har ga Allah ba mu da yawa. Ba za mu dai wuce ashirin zuwa talatin ba. Danginmu dya kwata-kwata. Talatin dai gaskiya talatin zan ce. Don dai ba mu da yawa gaskiya, ba mu da yawa sosai. Ta gefen babana ba mu da yawa, mama na ma duka dai ba mu da yawa. In dai za a haɗa duka dai, za mu kai sittin ko.

Tauna goro kan ai sai tsoho ai, ni kan gaskiya bana taunawa, bana tauna goro ko kaɗan. Ni goro kam baya, baya ra'ayina ko kaɗan gaskiya. Ban tauna goro gaskiya, ban taunawa ko kaɗan. Taunawa kan yawanci tsofaffi ne suke amma dai yaro kan matashi yawanci ba su cika ba. To ni matashi ne.

Gaskiya abincin gargajiya da na fi so na fi son irin tuwo, tuwon shinkafa, miyan taushe koma ba miyan taushe ba na, ina son tuwon, tuwon shinkafa da miyan, miyan aleyowo ko kuma miyan, eh, miyan kuɓewa, miyan kuɓewa gaskiya miyan kuɓewa. Ina son miyan kuɓewa sosai sosai.

Eh to iwo ina ƙoƙari ne amma ba wai sosai na iya ba gaskiya da gaske magana ke nan. Alhamdulillah dai ina iya yin iwo, ina iya yanzu. Ko yanzu haka ma ina yi, ina iya sosai sosai. Ina iya wa gaskiya, ina iya yin iwo.

Gaskiya da a kyandir muna kunnawa, amma yanzu kiyandir kai. Da shike abubuwan zamani sun zo akwai irin su bob mai amfani da solar da irin su da shike akwai wuta ma yanzu sosai sosai steady. Wutan yana nan normal yadda yake. Alhamdulillahi shi ya sa bamu cika ba ma ma amfani da kindir. Gaskiya na jima ban ga wanda suke amfani da shi.

Eh gaskiya sa hannu namu, gaskiya yadda yake akwai ɗan banbanci da kamar ya zance. Akwai yana da ɗan banbanci kamar yadda aka saba yadda muke sa hannu ba gaskiya yadda muke sa hannu akwai ɗan banbanci da yadda aka saba. Mu namu muna yin shi yadda.

Gaskiya gaskiya yanayin ɗakin da na ke so, yanayin ɗaki mai wuta. An samu akwai wuta saboda in kashe in kunna a daidai lokacin da nake so. Yanayin ɗakin da nake so kenan gaskiya ba ɓoye-ɓoye ba wannan. Ba cuta, ba cutar wa yadda akace kenan yauwa. Shi dai gaskiya yanayin da nake so.

To yadda nake kawowa gidan mu gan, a daidai lokacin da na gama abubuwa na shine yanayin lokacin da nake. Ina kawo abinci, ina kawo wasu shinkafa, su mai, su gyaɗa su su maiwa, su su spaghetti wato taliya kenan a hausance.

Eh gaskiya mafi a'ala lokutan da nake zuwa kasuwa shine a cikin weekend wato ƙarshen sati kenan. A lokutan da nake zuwa kasuwa kenan irin karfe sha biyu karfe ɗaya. Lokacin da baba na yake raye yawanci da shi muke zuwa irin wannan lokacin.

Abun da yake sa ni nayi dariya gaskiya suna da yawa. Wallahi suna da yawa abubuwan da ke sa ni nayi dariya. Maybe, in naga abin dariya ko kuma abin da ya burge ni shine abubuwan da mafi a'ala yake sani nayi dariya gaskiya suna da yawa, ko yanzu haka ma normal nature na ma ina son yin dariya.

Kai a gaskiya ne ina kwana ƙarfe, lokacin da nake kwana irin ƙarfe goma ko tara. A kai ban cika kwana ƙarfe tara ba, ƙarfe goma sha ɗaya, sha biyu ko ɗaya. Gaskiya ban da like, ban da asalin lokaci standard da zai nake kwana kawai dai duk lokacin da kwanai.

Gaskiya ai ni ɗan comedy ne, ina bada barkwanci sosai sosai. Kuma mutane suna karuwa, abin da yana masu daɗi dai gaskiya. Ni ɗan comedy ne gaskiya. Ina ƙoƙari dai, iya ƙoƙari Alhamdulillah gaskiya. Muna ƙoƙari dai sosai wallahi.

A rana da nake zuwa kasuwa mafi yawanci rana Asabar ne. Mafi rana da nake zuwa kasuwa rana Asabar ne kuma irin da misalin karfe bakwai a kan nan ko takwas. Da sassafe sanyin safiya nake fita. Na fita kafin ma in isa kasuwan wani yana kai karfe tara. Dan muna da ɗan nisa da kasuwa.

Ya gaskiya gaskiya bikin ranar haihuwata, ban cika yi ba. Don yawanci an ce dai kaman malamai magadan annaba sun ce wai kamar haramun ne yi ne ko ya haka. Haka dai ake cewa celebrating ɗin birthday ɗin ba yi da kyau to shiyasa ne ban cika yi ba, ban cika yi ba. Bana ma yi dai gaskiya, ban ma taɓa yi ko sau ɗaya.

Gaskiya gaskiya tafarnuwa ai magani ne. Ina cin tafarnuwa sosai ma. Don ko wani ma abinci ake a gidanmu da shi ake, ana amfani da tafarnuwa. Muna cin tafarnuwa sosai sosai gaskiya. Alhamdulillah dai muna cin tafarnuwa sosai ma. Tafarnuwa ai magani ne ai. Yana aiki sosai sosai wallahi.

Gaskiya lokaci na rana da na fi so shine irin lokaci ƙarfe huɗu da shike lokacin ƙwallon ƙafa ne. Lokacin da ya fi mun kenan, lokacin da nake so kenan gaskiya. Ba uwar bari ba wani wannan lokacin da na fi so kenan shine gaskiyar maganar kenan. Bana ma wani wasa ai.

Eh launin da bangoginmu su ke shine irin ko akwai kore, akwai ja, akwai baƙi amma kuma mafi yawanci baƙi ne da kore. Shine. Waye ne?

Ya matsaloli yadda nake magance su a aiki shine gaskiya mafi yawanci. In matsala ya same ni, zama nake nayi tunani in finding solution abin da ya kamata shine nake abin da na fi yi kenan gaskiya. Bana wani ɓatawa kai na lokaci kawai, zama nake nayi tun.

Gaskiya nafi son shayi. Amma kofi ma dai ina so, amma dai to idan ya ra'ayi mun kan kai na ne ra'ayin abunda nafi so gaskiya. Nafi son shayi dai kawai. Shayi ne nafi so. Shi ne gaskiyar magana ta. Shayi, nafi son shayi. Mai ɗan madara hakan nan shi ne.

Gaskiya muna da fanka, muna da fanka a rufin ɗakin mu. Ai irin wanzan zafin nan ai, dole ko baka da kuɗi ma dole zaka nemo fanka ka sa a rufin ɗakin ka. Wai ai yan Najeriya yawanci ba, gida dadɗaya ne babu fanka gaskiya. Yawanci.

Gaskiya ina wanke tufafi so, yana fin so uku. Ko a rana ma yana fan so uku gaskiya. Dan ni ba mai, mutum ne mai son datti ba. Gaskiya shine, umm, ina wanke yana fin so uku a rana ɗin.

To ai ko ƙaramin yaro ɗan shekara huɗu zuwa biyar zai iya kunna wuta, bari ni ɗan shekara ashirin har da ɗaya. A gaskiya ina kunna wuta, na iya kunna wuta. Ba wai ba ƙarya. Ina kunna wuta. Gaskiya kenan ba wai.

Eh, to ya danganta da dai lokacin da nake. Ni bawani mutum ne wanda yafiya son yin karatu ba, amma dai ina yi wani sa'in, ina yi wani sa'in. Sai dai in ina da exams shine lokutan da na fi yin karatu kenan. Ba, ba karya, ba ɓoye-ɓoye. Shine lokacin da na fi yin karatu. In dai ina da exams jarabawa toh lokacin da na fi yin karatu kenan.

Kuɗin wutar lantarki, musam nawa ne kuɗin wutar lantarki? Kuɗin wutar lantarki dubu ɗaya ne, dubu ɗaya ne yadda dai muke sayan shi amman yana iya canzawa. Wani yana kai dubu biyu, dubu uku, dubu biyar, dubu goma, dubu ashirin, dubu talatin, dubu ɗari, goma nawa ne.

Wai ai, ai kun zo gidanta ina kallon taurari sosai sosai. Ina kallon irin su taurari irin su Alnitak, Alnilam, Almintaka, irin su Seven Sisters. Ina ganin irin su Orion, Orion Belt kenan wadda na kira muku su. Ina kallon su duniyoyi irin su Venus. Ina kallon, abu suna da yawa dai taurarin da nake gani ga constellations dinnan ina ganin su sosai.

Eh, ina sabuntawa gaskiya. Yawanci ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta da wasu abubuwa, amma dai to Alhamdulillah for now. Abubuwan komai ana sabunta shi, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta ɗin sosai, ina sabuntawa in sha Allah.

Eh, gaskiya ni mutum ne mai son ɗaukan hotuna sosai sosai. Da yana daga cikin abun da nake so. Wallahi ina ɗaukan hotuna sosai. Hmm, ina son kai, ga wani ki dube su fa. A'a, ɗaukan hotuna gaskiya akwai daɗi. Hobby na ne ma. Ina son ɗaukan hotuna.

Eh gaskiya ina zuwa, ina zuwa gidan fim. Ina kallon ball a wurin. Mafi yawanci a wurin na ke kallon ball. Gidan fim ina zuwa amma ban cika zuwa kullum ba. Wani lokacin ina zuwa, wani lokacin ba na zuwa. To ya danganta da Dai kallon ball a gidan fim akwai daɗi gaskiya, yana daɗi sosai saboda zakayi musu da sauran a.

Gaskiya a kayan marmari na fi son ayaba, kankana da gwanda ma ina son gwanda gaskiya. Mangoro dai na fi so dai duka duka. Shi ne mango-- mangoro ne na fi so. Shi ne gaskiya abin da na fi so kenan mangoro.

Eh, okay na gane. Ina yin bacci, ina yin bacci da rana gaskiya. Hmm wani lokaci amma wani lokaci bana yi. Amma dai kamar yanzu war haka dai indai na gaji ko da safe na tashi bacci da wuri toh. Gaskiya in banyi bacci rana bah kan zan sha wahala. Shi yasa nake yi gaskiya wani.

Eh to gaskiya da shike ba wai a ghetto unguwa na Taso ba, ban cika jin kukan zakara da safe ba. Anguwan mu dai gaskiya masu kiwon kaza, kaza dinnan basu da yawa. So ban cika jin kukan zakara ba dan gaskiya, ban cika ba.

Eh gaskiya dai hutu ban samu hutu gaskiya kwata-kwata. Don aikin business nake kowane rana ina fita, ina fita ina aiki so bana samun hutu. Ko wane lokaci ma ina fita aiki ina aiki daga safe har sai dare. So gaskiya bana samun lokacin hutu koma yaushe ina aiki.

A gaskiya bamu da wifi, sai dai in wifi ɗin waya na amma dai ba wani maganan wifi. Ana, muna amfani da wurin wifi ɗin dai to gaskiya babu dai kam kawai abin da zan ce babu, babu, babu shine babu, babu, ba mu, ba, ba mu da wifi babu.

To ai gaskiya magani in ba haka da lafiya ba zai ƙasha ka a iya kawai illai. To me zai sa ni in sha magani kullum kullum kullum ina sha kuma ba shaye shaye nake ba. To sai wanda suke shaye shaye ne suke shan magani kullum amma ni ina haɗi ina ba haɗi nayi. Kuma haka ba ba haɗe da haɗi ko.

A'a gaskiya kuma dai ba ku wannan ba ku faɗi wa kan ku gaskiya ba. AC mana, ba wanda zai so fanka sama da AC ayi. AC yafi ai. So, kunsan dai akwai masu ra'ayi amma ni da ara ayina gaskiya AC ne. Fanka, to fanka na da ƙoƙari yana taimako amma dai to, abunda na zaɓa.

Gaskiya lokacin da bako ya zo wajena yawanci ina, aka ce bakon ka annabinka, in ji Bahaushe. So ina fi pampering na shi, ina gingering na shi, in ba shi masauki, matsuguni ya zauna, in kawo mashi ruwa ya sha sai mu ɗan yi hirar da za muyi hira to daga nan shikenan. Shine gaskiya abin da nake yi.

Ina kallon Inuwa ta gaskiya ina gani. Ina gani Inuwa ta, ina kallon Inuwa ta. Ina da fiyawanci, mafiyawanci ina juyawa ba ina gani ai. Rana, eh ina haskawa. In yi haska ina gani Inuwa ta gaskiya sosai. Wallahi ina gani sosai. Ina kallon Inuwa ta. Ina da fiyawanci.

Eh gaskiya ai ina gabatar da rahoto sosai sosai. Alhamdulillah ina gabatarwa sosai, ina ƙoƙari. Rahoto, kun san indai ni mutum ne influencer ne a garinmu. Mutane dayawa suna, suna so su gan ni, su yi hoto da ni da shike ni babban.

Gaskiya ayyuka yenda nake shirya wa lokaci komai da lokacin shi nake tsarawa. Kafin nan na yi abu dole sai na tsara. Duk abun da ka yi shi bai tafiya bisa tsari gaskiya da walakin goro a miya. Shi yasa komai nake tsarawa. Kafin nan ma in yi sai na tsara ya fi gaskiya. Shi yasa tsari dai ya fi.

Eh gaskiya bai wuce sa'o'i sau sa'o'i goma hakan nan. Eh sa'o'i ba, sa'o'i bai wuce goma hakan nan a rana kan gaskiya. Ban cika amfani da wayata ba gaskiya, bai wuce sa'o'i goma ya wadatar da ni. Hmm.

Gaskiya kamar dai yadda nake gani ake a gidanmu. Ranar biyar albashi ana ɗan samun farin ciki da warara. So gaskiya ranar biyar, biyar albashi kam ai akwai farin ciki ya yi. Kana zaune kuɗi ya shigo maka kam ai dole ka ji farin ciki ai.

Gaskiya ban cika fikicin tufafi ba. Ni ban san mene ne kuke nufi da fikici bane ko fikicin tufafi. Ni ban san mene ne kuke nufi da haka ba amma to amma dai gaskiya bana yi dai kawai shine abin da na sani. Bana fikicin tufafi idan kuka faɗa ban san mene ba amma dai bana yi.

Gaskiya bana amfani da matashin wuya. Ban san menene ma kuke nufi da ni, ya Hausanku ne? Ni ban san wani kalan Hausa ne kuke yi ne yanzu. Kam ban gane ba, ban fahimce ku ba fa. Mene kuke tambaya nane? Ni ka, ya kuke na'am? To ni basu fahimce su ba ku dai.

Gaskiya ina musafaha da mutane amma ba wai. Eh to ina yi gaskiya amma dai gaskiya dai ba zan ce muku. Ni ban san me ne musafaha ba, gaskiyar magana kenan. Amma dai toh gaskiya in za ku ƙara faɗa min menene musafaha ban sani ba gaskiya. Faɗa min menene musafaha gaskiya.

Gaskiya ina share ƙura sosai da sosai, ina sharewa. Gaskiya ƙura ba abun so ba ne. Lokutan ƙura ma ni ba na so, ba na so lokacin da ake nan lokacin hunturu ke nan ba. So gaskiya ba na son hunturu, ato dry season aturen ce. Na fi son lokacin damuna, ya fi. Amma hunturu nan ƙura yai ta shiga maka hanci ayi.

Gaskiya abunda nake da yamma zuwa ƙwallon ƙafa nake yi, wato zanje filin ball, filin ƙwallon ƙafa. Na buga ƙwallon ƙafa sai in dawo. In na dawo sai nayi wanka to bayan nayi wanka sai in fita kuma. In na fita sai inje yawo sai in dawo. Shine gaskiya abunda nake, my daily routine.

Gaskiya yadda nake na jure wazafi kan. Ni gaskiya mutum ne wanda bai son zafi. To gaskiya ina, in dai lokacin ba wuta buɗe taga nake a ɗakina. Na buɗe taga sai in zauna. Bayan na zauna sai in ta jin iska kawai. In zauna kusa da taga.

Ya ƙwarin gwiwan da nake samu wajen aiki da abubuwa, na samu ƙwarin gwiwa sosai sosai gaskiya. Kwarin gwiwa da nake samu Alhamdulillah dai. Ƙwarin gwiwa da nake samu a aiki. Da yawa dai toh, ina ƙoƙari, iya ƙoƙari gaskiya. Na samu ƙwarin.

Gaskiya tufafin da na fi so na fi son janpa. Janpa da hula shine kalan tufafin da na fi so. Fari maku, makuwa. Janpa da hula fari shine gaskiya kalan tufafin da na fi so kenan. Shine irin, irin tufafin da nake so kena.

A gaskiya ban fiye son zama a tabarma ba, sai dai in ko na gaji da zama a kujera ko kuma in na gaji zama da zama a tabarma sai na zauna a kujera. Vice versa kenan. In na gaji da zama a kujera in koma tabarma. In na gaji da zama a tabarma ko amma na fi son zama a kujera. Gaskiya na fi son zama a kujera.

Gaskiya na fi kuzari da yamma, da yamma. Gaskiya da safe kan gaskiya kasala ne maɗai amma da yamma na fi kuzari sosai. Da safe kan gaskiya sai a hankali amma dai da yamma ne dai na fi samun kuzari, da yamma.

Gaskiya ina son kallon wata da dad dare. Wa, ai ni ma abokin kallon taurari ne da wata dad dare. Dan ina karantar su, idan na gani nakan iya ce kaza wata, kaza wata, kaza rana, kaza yaya shekarar wata, yaya watanni, wata ya kwanan da wata yayi dai da sauran. A haka dai nake lissa fa.

A gaskiya ance bakyau waƙa a lokacin da ka shiga ba bayi banɗaki kenan, so gaskiya bana yin rera waƙa a wannan lokacin, sai dai ina fito amma dai gaskiya ne bana yi. Dan in ka ce mun abu bakyau so gaskiya ban cika yi ba bana yi.

Da an faɗa min sirri gaskiya ba na buɗewa. Ni mutum ne mai irin, zan ce zurfin ciki gaskiya da wuya ka ji a buɗe da ga baki na. Banci ka fitowa ina faɗawa mutane sirrin da aka faɗa min ba, sai dai ko in riƙe gaskiya a zuciyata. Ba na iya buɗe, ni dai mutum ne mai zurfin ciki gaskiya.

Eh yanayin yadda nake inganta aikina ko kuma in ce yanayin yadda nake inganta abu. Yana nan dai ina bi tsare-tsare yadda ya kamata kuma kafin nan dai kun san mafi ala, mafi yawanci kafin na yi abu ina yin tunani. So gaskiya ina inganta abubuwa dai sosai.

Kai gaskiya, ni in an dai na zo na samu layi gaskiya ban cika jira ba. Kawai wucewa nake ko kuma in shiga gaban wanda suka riga ni. Dan ni gaskiya ban so ma in taho in ga nasa ina, ina, ina jiran layi gaskiya ni ban son jiran layi.

To gaskiya ni ba maye mutum ne mai son zuwa gidan abinci ba. Amma dai to wani lokaci dai kai bana, bana ce ina zuwa gidan abinci ba. Ni dai kawai gaskiya bana son ma bana ban fiya ma zuwa gidan abinci ba gaskiya kawai. Wallahi ban fiya ba.

A'a ni ban san bas ko taksi ba, amma dai ina tare taksi gaskiya. Ina hawa amma ba da yawa ko in ce yawan ba sosai ba. Amma dai ina hawa gaskiya. Mm ina hawa, gaskiya ina hawa dai kam sosai.

Gaskiya ni a kowani lokaci, ban da adadin lokacin da nake wanka. Ko wani lokaci dai ina iya yin wanka gaskiya. Gaskiya ko wani lokaci ina iya yin wanka. Bana da lokaci dai da nake wanka, koma wani lokaci ina iya yin wanka. Amma na fi yin shi da yamma.

A'a gaskiya lift ya fi sauki. Matakalan nan ka ai kafin nan ma in isa na gaji. Matakala kuwa ana, ana, ana a maganan lift ka ai yafi ai. Shi din dai ya fi, amma dai matakalan nan ka ai gajiya ce, gajiya ce kafin nan ka isa aika gaji.

Gaskiya dai muryata ba na ce yana da ƙarfi ko hankali ba, amma dai gaskiya bai da ƙarfi sosai. Alhamdulillah dai ba zan ce dai muryana na da ƙarfi ko bai da shi ba. To ni ban san wannan ba. Masu masu ƙarƙin murya da ƙarfin murya ka ai. Ba na ciki dai tsaka-sakiya dai kawai zan saƙai.

Kai gaskiya bana zama a kan gwiwa da shike gwiwa na na ɗan mun zafi yana mun ciwo. To ban cika zama a gwiwa na ba gaskiya gaskiya kenan bana zama a gwiwa sai dai in tsuguna amma dai zama a kan gwiwa bana yi.

Gaskiya yadda nake tafiyar da al'amurata shine nake so in canza wajen aiki. Abubuwa dai suna da yawa dai amma dai to faƙat dole ya kamata dai yadda abubuwan yake wannan dole ace samu yanayin canji haka nan. Amma dai to sai Allah dai.

A gaskiya ina son ɗakina yayi haske, ban son duhu sai dai in zan kwanta ne nake kashe fitila. Amma dai ɗakina yayi haske kan gaskiya ina so sosai. Duk da cewa in ina kwance mafi yawanci ina kashe wuta. Amma dai ɗakina dai ya zanto cewa akwai fitila.

A gaskiya inda nake tofa miyau ga a yi a ƙasa ne, a ƙasa amma bade a ɗakina a ƙasa, a ƙasa nake tofawa. Sai in kulle duk bai kamata ace ka barshi a buɗe ba wani zai gani ya ji ƙyama. Saboda duk da cewa da kuwa na da tasa in na tufa dai kawai kulle ta na.

Wurin aikin mu dai Alhamdulillah. Alhamdulillah wurin aikin mu yake. Alhamdulillah normal. Komi kalau Alhamdulillah kawai zan ce. Sai godiya ma Rabbi. Abin da ya mana da ni'ima. Gaskiya wurin aikin mu kan godiya muke wa Allah sosai sosai.

Gaskiya, lokaci da kuma zan ce kulawa. Kulawa da muhimmanci ne. Shi ne gaskiya abin da zan ce abin da yafi a cikin abokantaka. Gaskiya, darajawa, kulawa shine. In ɗaya bai da lafiya ɗaya ya samu ya zauna da shi. Shi ne abubuwan da kome ku zama kuna yin shi a tare.

Ai, su yana fin biyar hakan nan. Yana fin so biyar kan gaskiya. Tun da dai sau nawa kuka tambaya, gaskiya yana fin so biyar kan sosai gaskiya. Shine iya yadda nake dubawa.

A gaskiya to ya danganta da dai inda zanje. Ya danganta. In makaranta zanje ina zuwa da wuri, indai wani wuri ne na biki ne gaskiya ina jira daga baya. Inda indai ance ƙarfe uku to ni gaskiya yana kai biyar ko huɗu da rabi kafin in shiga. Sai wurin ya cika jama'a sun cika.

A to gaskiya ban cika ba, da ne da nike ɗan ƙarami nike haka amma yanzu kan gaskiya ban, ban yin haka gaskiya. Bana shuka tsire-tsire a gida, bana shukawa. Amma dai da can nayi amma dai yanzu kan gaskiya babu.

Ina rikewa gaskiya, ina rike riga a aljihu. Abin dai ya ban mamaki da kuka iya gano ina rikewa ko bana yi. Ina rikewa gaskiya, ina rike riga a aljihu na. Ina rikewa sosai, ba maso ɗaya ba, ina yi sosai sosai.

Eh, to gaskiya na fi son tuwo akan shinkafa. Shinkafa ni dai bincika shinkafa yana bana, bazance shinkafa na burgen ni ba gaskiya. Tuwo ya fi burgen tuwo, kaban tuwo irin tuwon sakwara, miyan kifi ko miyan kaza, romo, Allahu akubar. Na.

Eh to ya danganta da kalan app ɗin ne amma dai to ban cika kunnawa ba gaskiya. Ban cika kunnawa ba. Ina kunnawa amma ban cika kunnawa ba na kowane app nake kunnawa ba. Shine gaskiyar magana kenan. Ina kunnawa amma dai ba kowanne ba.

Eh to gaskiya ba koyaushe nake da manufa na wata wata ba, amma dai fo nau'ukan gaskiya babu. Ban cika samun manufa na wata wata ba, amma dai fo nau'ukan gaskiya babu. Eh gaskiya yanzu kan babu. Amma akwai, amma dai na yanzu gaskiya babu. Wani, manufa.

Asiya lokutan nake cajin wayana. Da dare shi ne lokutan da nake caja wayana. Lokacin da, lokacin da zan yi bacci shi ne a daidai lokacin da nake caja wayana. Ban da wani lokaci da nake cajin wayana. Bida dare haka ne in zan kwanta bacci kenan. A lokacin ne nake caja wayata. Mama! Mama!

Gaskiya, ni ban cika kallon madubi ba. Shine gaskiyar zancen dai. Ban cika kallon madubi ba. Ina ni nake samun lokaci bana kallon madubi fa. Wallahi ban cika kallon madubi ba. Shine gaskiyar zancen ke nan. Ina gani amma dai ban cika ba. Shine, eh shine gaskiyar maganan ke nan. Eeh, ka ji ai.

Ina yin aiki lokaci bayan lokaci. Ina yi, ina taɓawa amma ba wai ina yi shi ko da yaushe ba. Taɓawa dai gaskiya nake yi yadda dai ku kaji na faɗa. Taɓawa nake yi, aiki lokaci bayan lokaci. Ba wai ko da yaushe ba amma ba ina yi.

Eh lallai, dan dai na fita kasuwanci ina ciki, ina samun riba sosai shi kenan kama business strategy ne, ba wai wayonka ba ne ko iyawanka. Kawai strategy ne, wayo ne da za ka bi.

Aikin da nake cin abinci kan suna da yawa gaskiya. Ina duba wurin Maman Tulu, wurin Maman Namni, wurin Maman Shade, wurin, wurin Maman Doduba, wurin, eh, Ice Cream Planet, wurin C2C Bakery, na duba Ostrich, na duka.

Gaskiya ba naman da na fi so kamar naman kaza. Kaza ne, naman kaza ka, shine naman da na fi so gaskiya. Shi, a ba wani nama da yafimin kamar naman kaza. Shine favorite dina, shine best dina gaskiya, gaskiya kenan.

Abin da nake cewa wurin aiki ya danganta da lokacin da na je. Wani in na tafi da sassafe sosai banyi breakfast ba. To, ina neman zuwa wurin mai zan tura yaron gidana ya saya mun tea da bread sai kuma da ɗan ƙwai a soya mun wurin me shayi sai aka mun. Shi ne na fi ci da safe.

Eh, mai da nake amfani da shi Vaseline suna mai ɗin da nake amfani da shi. Dan ni bana amfani da wani mai bayan wannan. Ba cin wannan gaskiya bana amfani da wani mai. Shi ne kawai mai da nake amfani da shi gaskiya a dai dai wannan lokacin. Babu wani mai da nake amfani da ida bayan wannan. Shi ne.

Ya abun da yake mafi muhimmanci a kasuwanci shine kaman in ce yarda da juna ko in ce zama ko in ce ka yarda da dan uwanka shine gaskiya. Samun daidaito cikin kasuwanci shine mafi a'ala, shine mafi abun da ya kamata a yi a sani.

Ina bada shawara a aiki akoma miye zanyi gaskiya ina bada shawara. In naga kayi ba daidai ba zan jaka gefe in kira ka sai in maka faɗa sai in baka shawara ga yadda za ka yi ga abun da ya kamata kayi ga abun da ya dace. To shine gaskiya abin da na fi ƙarfi, na fi zage dantse a kai. Shine abin da na fi yin shi.

Kai gaskiya ina tsoron scammers. Ban taɓa saya gaskiya. Zuciya ta ba ta taɓa raya mun saya ba gaskiya. Ba zan kuma taba siya yawanci tunda naga aka, aka scam min na wata sister na kaya. To tun daga lokacin gaskiya ban taɓa mun, ban sha'awar ma dai shiyasa.

Kai saboda ina buga waya da yawa gaskiya, so da yawa gaskiya. Ko yanzu ma da na shiga banɗaki gaskiya kafin in fita sai na goge haƙori na. Ina goge shi so da yawa ba misali gaskiya. So da yawa kawai bazan ce gashi gashi ba. Ko sau ɗari na shiga banɗaki sai na goge.

Gaskiya ina son yanayi irin ina zaune ni kaɗai a ɗaki da data na. Akwai wuta da iska, dakuma gaskiya irin yanayin da na fi so kenan. Kuma akwai abinci, an riga da an dafa, amma ni kaɗai ne. Ga ni, iya ɗaki shine gaskiya irin yanayin da na.

Gaskiya ɗaki na ba wai mai makulli bane kuma ina gaskiya makulli na ka makullin a gida ake ajiye min ba inda nake tafiya da shi. Gaskiya ajiye mini ake yi, ajiye mini ake yi amma ba banda inda na ke ajiye makulli na gaskiya.

Ya, ina da burika da yawa a rayuwa. Buri na shine asanni a abun da nake yi, asanni sosai gaskiya. Shine ɗaya daga cikin babban buri na kenan Uh, asanni ko ta ina akan abun da nake yi shine gaskiya, ɗaya daga cikin manyan buri na a rayuwa.

Eh yadda nake kammala aikin a lokaci zama naki nayi lissafi kafin na duba gaskiya kafin in fara aiki sai na yi lissafi yadda zan ƙarasa Dan zama nake gaskiya na yi tunani kafin na yauwa shine gaskiya yadda nake yi. Mhm.

Kai gaskiya ni ban iya ɗinka tufafi bah abokaina da yawa gaskiya sun iya. Amma ni dai ban iya ba gaskiya, ban iya ba gaskiya. Amma dai to, duk komi da lokacin sa, in da rabo za'a zo a koya ko ba gaskiya ba haka ne kam.

Gaskiya niba mutumin bane irin mai son karanta jarida. Don lokuta na kankara, siyasa na fi basu. Ban son karanta jarida, na fi so in gani wasu direct, in kalla labarai in daga TV. Amma je karanta jarida gaskiya, yanzu ina tunanin outdated abu ne, tsohon abu ne, tsohon yayi.

Da a gado na ke kwana, bana kwana a ƙasa. Na gode wa ni'ima da Ubangiji ya mun dashi. Ni bana kwana a ƙasa, a gado na nake kwana. Gadon ma ni kaɗai gaskiya, gaskiya ni kaɗai nike kwanciya a kai. So bana kwana a ƙasa, a gado nake kwana.

Eh yanzu koyon zu hakama, koyon zu hakama taga na a bude yake, ina son buɗewa. A bude taga na yake, bana barin shi a buɗe ba ko wane irin yanayi ni nake. Indai yana yin zafi ne ina, ina bude taga amma indai yana yin sanyi kuma gaskiya yana kulle taga.

Eh, ina sanya abubuwa hannu. Ina sanyawa amma ban fesa wa ba da. Ina gudun takura abun da zai taƙura ne. So ban fesa wa ba amma ina sawa. Ba kowane lokaci ko yanayi na kesa abubuwa ba amma ina sawa gaskiya.

Gaskiya abubuwan da nake gani, kiyaye lafiya yana da yawa. Ba abu guda ɗaya ba, ko ince guda biyu suna da yawa ne daga kama da yanayin abincin da zan ci, ruwa da zan sha da sauransu dai. Ina bin hanyoyi da yawa wajen kiyaye lafiyata.

Eh gaskiya, ina tada sabon kudi. Shi na fi so ma, shi na fi so in amfani da shi. Gaskiya sabon kudi duniya ne especially in an zo manni a aure. Ina so in amfani da shi gaskiya sosai da sosai. Ina amfani da shi. Kuma ina so in amfani da shi sosai da sosai gaskiya.

Gaskiya abinci da na ci na ke ci da safiya Mafi yawanci yanzu inci doya ko inci biredi da shayi. Shine mafi yawanci abincin da na ke ci. Kuma inci taliya, ba taliya ba, wani macaroni, in ba macaroni ba kuma jollof ko rice and stew. Ko ma wani kalan abinci gaskiya ina cin su da safe. Muna ƙoƙari ke gaskiya gidana. Ana samu a sha.

Eh gaskiya lamba ta me albarka shine lamba sha hudu. Lamba sha hudu. Shine lamba ta me albarka kenan. Lambar dana fi so shine, ba shine shi? Banda wane lambar me albarka. Shine gaskiya lambar dana faɗa hudu ita ce lamba ta me albarka.

Eh gaskiya lokacin da nake cin abincin rana, irin karfe shabiyu, eh ku biyu ma yana kai haka. Gaskiya lokacin da nake cin abinci kenan, shi ni ma ra'ayi nane dare wani dare kuma sai kuma dare, dare yana kai ƙarfe goma. Yana fiso in ci abinci, in naci in wuce sai in ci gaba da abin da nake yi. Shi yasa ƙarfe goma dai nake cin abinci mafi yawanci.

Gaskiya, kala miya da na fi so. Ina san miyan kifi, ina san miyan kaza, ina san miyan kuɓewa ma. Amma dai gaskiya, na fi son na kaza ne. Shi yafi mun yafi, daɗi ma sosai gaskiya. Mun ga bolla ka buga mu.

Gaskiya launi idanuna fari ne. White fari shine launi. So gaskiya fari ne dai. Kunsan akwai wasu na su ja yake wasu ɗan yellow amma ko na wani abokina da muke tafiya da shi na shima fari ne.

Gaskiya kaman na fi son awara. Awara dai, mai zafi haka. Shine kayan abin da na fi so dai. So ban son wani abu fiye da haka gaskiya. Awara dai shine abin da na fi so gaskiya. Shine abin da na fi so.

Gaskiya abunda nake da ragowar abinci, yawanci ko in kyautar ko kuma in kara ɗumamawa. In dai da daddare ne zuwa da safe, sai Gaskiya abunda nakeyi da ragowar abinci kenan, ko in yi sadaka da shi ko kuma in kara ɗumamawa, wato double fire inci mashaya shi.

Gaskiya mafi a'la gaskiya yadda nake tafiya wurare ya danganta in zan je waje mai nisa sosai. Ina tafiya da mashin ko ba mashin ba ina tafiya da keke nape. In ba keke nape ba ma ina tafiya da mota. Kuma dai duk yadda ya kama kawai.

Wai ina shan madara sosai. Gaskiya madara ai yana da lafiya ga jikin ɗan adam. So ina shan madara sosai. Gaskiya ina ƙoƙari ina shan madara. Gaskiya ina ƙoƙari ina shan madara sosai. Kuma fa ba ma kaɗan ba ina shan madara. Ba iya madara ba ma har fura.

Kai ya danganta. Ina yin shi, yana hutu so biyar ma ko so shida a rana. Malanta, ya jiya? Yana fin so biyar ko so uku ma a rana. Irin abun nan. Ina, ina yin shi sosai, sosai fa, amma na fi yi lokacin da banda can ya saka ni shuka.

Gaskiya inda nake son inje in dan hutushine kasashe kamar Lebanon. Ina son inje gari kamar Istanbul. Ina son je gari kamar Madrid. Yauwa. Inda nake son inje inta hutu ko in je Manchester ko London ko Paris. Haka. Wuraren da nakeso. Nakeso inje kenan inta yin hutu. Na.

Babbar nasara da na samu aiki tana da yawa, ba guda ɗaya ba ne, ba biyu ba ne ko ba uku ba. Nasarorin suna da yawa gaskiya. Na samu kuɗi tukuru da yanayin hazaka na da yanayin aikin da nake so, suna da yawa.

Gaskiya ina da dabba a gida, ina da shi. So suna da yawaɗai kamar kule da sauransu. Yana da dabba a gida, kule da kare duka yana da su. Mm ba shi ba ne.

Shi sauraron rediyo outdated abu ne. Amma yanzu idan ka nanso ka ga, zance ne ko in ce sosai. Hanyoyi, dan gaskiya a cikin yar da zamanin nan yake, da wuya ne ka samu mutane ɗari bisa a cikin ɗari dai ka samu kaso goma suna jin rediyo. Gaskiya da wuya yake. Rediyo yanzu ai outdated abu ne.

Kai bokiti da bokiti da su a gidan mu ai sun fi biyar zuwa goma gaskiya. Ko yanzu ma ina kusa da bokitin guda ɗaya da shike ina bayan ɗakin. So bokitaye da yake gidan mu dai suna da yawa a kalla sun fi goma, a kalla gaskiya sun fi goma.

Eh launin jakar kuma kuɗi zance launin fari ne. Launin jakar ku kuɗi fari shine launin gaskiya. Wani ana samu da ɗan fari, da ɗan baki ko kore. So launukan kenan gaskiya ba na ce da wani launi ba.

Eh ina son yin hula da gaskiya. Kamar dai mahaifina, yadda mahaifina yake so mu hula toh nima gaskiya ina sawa. Shine dai yayi influencing dina nake sa hula sosai. So da dama shine yake sayar mun tun tasowa na haka haka haka. Kai hatta cikin abokanai na waba, babu masu irin huluna da nake dashi.

Gaskiya dangantakar mu da maƙota gaskiya yana da kyau, kyakkyawan alaka muke da su. Abin niban wani mutum bane da ya fiye shiga cikin al'amuran mutane. Kawai ina tafiyar da rayuwa na yadda ya kamata kuma yadda naso ban fiye shiga al'amarin mutane ba, shi yasa.

Eh, lokuta da nake zuwa kasuwa gaskiya irin karfe, naci irin dare kafin dare dai sorry, irin karfe huɗu hakannan yamma, yamma. Don yawanci ina je kasuwa kifi nake saya, to irin karfe huɗu, biyar hakannan. A daidai lokacin zan samu kifi da sauƙi da arha. Shiyasa nake zuwa daidai irin lokacin.

Kai gaskiya na fason zama a birni, zaman ƙauye kan aiba nawa bane. Zaman ƙauye bashi da daɗi gaskiya. Birni nafison zama a birni. Ƙauye kam ma ban cika zuwa ba, bana ma zuwa gaskiya. Birni ɗin da a wurin nake zama, a wurin na taso, a wurin nayi waye ne komi da.

Gaskiya kujerun nan suna da daɗi. Wani irin kujeru ne da aka siyo su daga turai, Indiya, Bartaniya aka soya su. Wani lokaci kujeru ma in ka gaji zai iya maka tausa. So gaskiya yana da daɗi sosai, sosai. Ina jin daɗin kujerun gaskiya. Yana nishaɗantar dani.

Gaskiya ina share gida yana fin so ɗaya, yana fin sau huɗu kusan uku a sati. Da gaskiya gidan babban gida ne kuma datti yana taruwa ko fulawa su a gidan mu dai yawanci gaskiya a sati kam muna sharewa. A wajen gidan muna share yana kai sau uku kusan huɗu a sati. Ciki kuma kullum muna sharewa wani so uku ma a sati.

A, gaskiya bana amfani da kunnawa. Bana amfani da shi. Bana amfani da kunnawa a gaskiya. Ban, bana ji amfani da shi. Tunda shiga cikin tambayan bayar da kuka min, tunda sai shine bana amfani da shi. Tambayin kenan, amsan kenan.

Eh gaskiya na rufe baki lokacin hamma sosai. To bana mabude baki, na rufe baki sai hamma. Nan hamma sai na gode wa ubangiji da yayi, na gode masa danima da yayi gaskiya haka yake yi. Haka a tsoro ina goyi.

Eh na kwana dubu biyu gaskiya ban miƙe jiki da safe ba kan amma ina mikawa. Ina miƙe jikina amma ban cika ba kwanakin yanzun nan. Ina miƙa amma kwana yanzun nan gaskiya ban cika yi ba. Ina yi da can amma yanzu kan ban cika yim shi ba gaskiya ban cika yin shi ba.

Eh yadda nake magana da abokanai cinikina, ya bambanta da yadda nake magana da mutane. So dole abokanai cinikina yadda nake bin su dai ya bambanta da yadda nake magana da su. So haka.

Hayaniya ba abun so bane gaskiya. Ba na son hayaniya. Ni ba mutum ne mai son hayaniya ba. So gaskiya ba na jin daɗi ina jin ana hayaniya. So ba na son hayaniya gaskiya. Ko dai ba na jin daɗi. Na ji ana yi. Ko ina daga ana yi.

Umm, yadda nake shagwana sanyi, tsuguna wanake saka fal. Bana shan ruwa, sai gaskiya Sai in sha. Rashin lafiya sanyi ne, ba ruwa mai sanyi bane. Ba ya ko re kishi. Duba yadda dangan.

Mene gaskiya ina son karanta littafi, yana son karanta wa. Amma dai fo naw ne sai yana kwana duba karanta ba. Amma dai ina so, yana buci karanta littafin sosai. Ai karatu littafin yana da dadi. Gaskiya.

Yadda nake ajiye takaddan aiki, gaskiya in na je aikin na dawo kina, na ajiye shi a kan-- a cikin wardrobe dina. Zan sa shi already yana cikin file. So, zan yi dropping nashi ne a cikin wardrobe na. Don na create mishi space a cikin wardrobe dina.

Gaskiya ni ban cika yin izinin na huta ba, ban cika ba gaskiya. Dan abun aiki yana kullum yana zuwa. So ban taɓa samu lokaci wai na tambaya lokacin hutu, sai dai in ko zan ta zan yi tafiya.

Gaskiya yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine tun kafin in fara. Wata mai da fitar waken, tun kafin in fara suna gani na tantance ƙaɓaƙen. Eh daga nan ne zan tabbatar aikin ingantacciya ce ko ingantacce ne ko babu ko akwai.

Eh takalma da nake da su gaskiya ya kai guda arba'in. Gaskiya ya kai guda arba'in. Ina da takalma dai sosai sosai gaskiya. Ya kai arba'in dai sosai. Na tara su da yawa na ajiye. Ya kai guda arba'in dai yanzu haka.

Uhm, ba na rubuta yadda na ke kashe kuɗi. Eh, ina rubutawa, gaskiya ina rubutawa saboda gudun zargi da wasu abubuwa. Ina rubutawa. Komai ina rubutawa gaskiya. Na?

Eh, gaskiya ina iya dafa. Ina iya dafa abinci gaskiya. Wani lokacin an bani ni kaɗai zamanai kike mun dafa abin da kika so abinci. So, shine gaskiya. Ina iya dafa abinci sosai. Hmm.

Gaskiya, ina bin tsarin diplomacy yake. Ina bin tsarin diplomacy da haka nake sassan tarihin. Hmm, ina sassan tarihin. Firstly dai, sainaji from both side kafin insan waye megaskiya ko maragaskiya So secondly ma, suna bi yadda tsarin diplomacy ya tanada. To, a dalili haka ne na ki.

Ai, ni ba wai masoyin fure bane ko ma abocin fure. Gaskiya, barance ga fure da nafi so ba. Kawai ni, ba masoyin fure bane, kawai abunda zance ko zan iya cewa Gaskiya, ni ba masoyin fure bane ko ba ma'abocin fure ba.

Ina ɗaurawa kullum, yayi ƙuƙara mun yaro ya bi. Amma banda nan ina iya ɗaura wa sosai ma kuwa. Ina iya ɗaura. Ina ɗaura kullum sosai sosai. Ina ɗaura wa. Ba na so ɗaya na hagu, ba na so biyu na ba.

Gaskiya abunda na fi tunawa daga yarinta na zuwa yanzu, gaskiya wasanni dana yi da gate ball shine na fi tunawa, wasanni dana yi da kuma abokanai na shine abunda na fi tunawa kuma na fi iya tunawa da shi.

A'a gaskiya kowa na iya yin waka cikin zuciya. Kowa na yi, ina yin waƙa. Ina yin waƙa cikin zuciya ta. Rera ta cikin zuciya ta. Ko magana makuru ina yinshi a cikin zuciya ta. In bar shi anan? In bar shi kawai. Ka gani sai nan.

A'a, ba na sawa a kullum. Ku yanka madigwan, domin da na sawa akugun da. Madigwa ba na saida wasu kasuwa, ba na saidawa. Amma dai to amfaani za a yi ina sawa. Amma dai haka banyi ra'ayin ta ba kuma ban sashi ba.

Ina cimma manufar tallace-tallace sosai. Ina cimma manufar haka. Sau da yawa dai haka, ina cimma manufar tallace-tallacen. Manufar siyasa, mutane na jin daɗin haka. So haka dai kawai, yadda nace.

Eh gaskiya ina cije wa, ina cije farce gaskiya. Amma a, so dewa dai toh. Ban fiya cije wa ba amma ina cije wa gaskiya. Ina cije farce, especially in yayi abu daban, amma ki haka ina cije.

Gaskiya lokacin da nake farkawa kullum yawanci cikin dare a subahi haka na ƙarfe huɗu da arba'in da biyar mafi yawan su. Mohammed! Ya ne? Ya dokto? Sannu, eh. Rin lokacin da na fi farkawa kenan huɗu da arba'in da biyar.

Gaskiya unguwarmu tana lafiya gaskiya. Unguwarmu, unguwarmu na lafiya gaskiya. Ba tashin hankali, ba tsokana ba, ba komai dai. Alhamdulillah haka unguwarmu take. Haka dai rayuwan take da kyau kuma gaskiya.

E gaskiya ina sanyawa amma ba ka tafai ba, ba sosai ba. Yana sanyarwa. Hmm wani lokacin sabe kar bacci yakamani amma ba a kullum ba. Gaskiya. Wani lokacin da kai na nake tunawa in je in.

Ya vanila ne, vanila ne ya sa nafuso. So in ba vanila ba, na so strawberry. To a cikin wannan ba samu ɗai ba to ɗayan ma zai wadatar. To shine, that my choice.

Eh gaskiya! Abubuwan da nake yi shine zama ɗan lissafi. Lissafin da nake zama nake yi inaga shi ne yake taimako na yin wasu abubuwa. Gaskiya lissafi dai dai nake zama nake yi Sune dai gaskiya suke taimako na ya sau da ywa.

Gaskiya, ba na duba kalanda sai in mance yaushe rabon da na shiga kalanda, yana fin shekarawa. Ba na duba kalanda. Ba su, dai su gina ki duba kalanda. Yana jumawa, sai in ji wa ban shiga ba.

Ina yin ƙarin bidiyo gaskiya. Wato bidiyo ƙanana gaskiya sosai sosai. Mm ina son bidiyo ƙanana. Ina ƙara bidiyo sosai ma. Ina soya bidiyo. Ina ƙara bidiyo sosai.

Umm, wasan da nake so yi shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa shi ne kalan wasan da nake so yi ko wasan da nake yi mafi yawanci sosai. To bana wasa da yin ƙwallon ƙafa, ban samu lokaci ko ƙwalliye nake.

Ah, teburin mu a wurin aiki, gaskiya ya bambanta da nau'ukan teburi teburi da nake gani a wajen wasu. To namu dai daban yake gaskiya, ba kasafai nake gani irin wancan teburin. To shi yassa? Namu dai.

Eh, ka gaskiya wannan a tsohuwar salula ta waya ta yana, a wancan waye bene ke daidaita wa. Amma dai wannan kan baya daidaita wa gaskiya. Bai daidaita wa. Saidai a tsohuwar wayar ne, wayar abin ne ke daidaituwa da kansa.

Eh gasiya irin nau'in kan kaya da nakeso, saboda samun irin jamfa haka ne, kokuma gare da hula. Kaya kunna shi shige irin na mutunci ne, sunan irin gaskiya kalan kaya dana fiso, insa ken, wanda nakeso kenan.

Eh abincin da na fi so gaskiya tuwon shinkafa da miyar kubewa shine abincin da na fi so da safe. Banda wani nau'in ko kala abinci da na fi so saɓani haka, saidai inkuma kaza, kaza ina so.

Lokacin da na ke jin damuwa haka, zaman na ke yi addu'a. Gaskiya, zaman na yi addu'a, "Allah ya rubata Allah ya mu biya mun bukatun mu." Idan na shiga damuwa, yawanci ko Kur'ani mashin na ina karanta. Shini abunda na san nake da guarantee zai fitar da ni daga.

Gaskiya ina lulluɓuwa da bargo don kalan sanyi da ake yanzu. Ai in ma ba ka lulluɓu ba, za ka ji a jikinka. Gaskiya ina lulluɓuwa da bargo, bare yadda sanyin nan yake kam ai. Dole in lulluɓu da bargo don gudun sanyi ko ƙura da sanyi.

Lokacin yadda nake shaƙatawa, lokacin hutu, in samu in zauna, in samu in zauna, ina zauna in huta ina ci, ina kallo, ina kwanciya haka ne. Haka na shaƙatawa, shi yake saukena lokacin hutu. Gaskiya abin da na fi saukena shine, shine gaskiya abin da na fi.

Gaskiya bana kunna Bluetooth, bana kunna Bluetooth. Bluetooth din ai, ba ma shi da amfani a wajena yanzu haka. Don Ban san ma me nene amfani shi ba. Bana ma amfani da shi gaskiya. Zandar nake amfani da shi, watan xenda shine.

Gaskiya, yadda nake taimakawa mutane yana da yawa. Gaskiya, ɗan gane dani amma yadda nake taimakawa mutane da yana da yawa, ta fanni da yawa, ta fannin. Sai yana da yawa dai gaskiya. Nace ga iya yanayin da nake taimakawa mutane. Amma dai suna da yawa gaskiya.

Gaskiya, lokutan da nake fara aiki a kullum, da safe nake, da safe nake fara aiki. So wanda lokacin da nake fara aiki illa da safe. Na tashi da safe saboda fara aiki na so na gaji sai mun huta kawai.

Gaskiya yadda na ke bada ra'ayi aiki shine na zama in anban aiki dai zama nake in nitsu in aiki in bayar yadda ya kamata gaskiya don ba na wasa da aikin da aka bani gaskiya. Sa jiki kawai nake yi na yi abun da aka sani.

Eh! Ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter sosai da WhatsApp ma duka. So! Sune ƙafofin watsa labarai da nake amfani da su ako yaushe. Zan ce frequently yana, su ne gaskiya.

Ya, yadda nake jagorantar mutane ya sha bambam da yadda ina jagorantar mutane gaskiya sosai, yanayi sama sama gaskiya. Ina jagorantar mutane dan ni zan ce I was born a leader because na iya jagorantar mutane. Ina jagorantar mutane sosai.

Eh muna samun horo sosai a wajen aiki. Muna samun horo Alhamdulillah yadda ya kamata ana samu gaskiya. Muna samun horo sosai sosai. Sai da Allah muna samun horo gaskiya a wajen aiki. Muna samu horo.

Eh, to da dai muna wuta da itace amma yanzu gaskiya, Alhamdulillah dai gas kuka muke amfani da shi. Ba mu amfani da itacen ba. Gas kuka dai muke muka fi amfani da shi gaskiya. Ba mu faye amfani da itace ba. Sai dai in ko gas ɗin ne ya ƙare.

Gaskiya! Yadda muke sadarwa wajen aiki yana da yawa gaskiya, yana da yawa So kawai dai alhamdulillah yana da yawa, yadda muke sadarwa, mu yi sadarwa ta WhatsApp group ɗinmu, ta suna da yawa dai gaskiya ba iya wuri ɗaya ba ne.

Gaskiya wasan ƙwallon ƙafa na fi bugawa shi na fi so, ko in yi wasan gudu ko in yi wasan ƙwallon ƙafa. Amma na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa domin gaskiya shi yafi bada nishaɗi. Shi yafi bani jin daɗin nan da nake bukata gaskiya.

Kai gaskiya, ruwa da nake sha kullum yana da yawa Ni mutum ne mai son shan ruwa sosai. Bana wasa da shan ruwa gaskiya. Ina ta shan ruwa sosai sosai. So, ba wani abun da na fi so, amfani da shekaru dina. Su na shan ruwa sosai sosai sosai yes.

Eh, gaskiya an haife ni a watan Oktoba kenan, a shekarar dubu biyu da hudu, ranar Laraba. Laraba kuma wadda yake daidai da ranar ishin da bakwai kenan. Ishin da bakwai wadda yake daidai da ran Laraba. Alhamdulillah, shekara na da ishin da.

Eh gaskiya waya da nake amfani da shi na amfani da Redmi A5. To amma dai in sha Allah, Allah ya yarda cikin wani ikon shi in voice AI nan na samu kuɗi sosai da sosai. Na yi kokari in canza waya da nake amfani da shi. Allah dai ya ba ni sa'a.

Gaskiya inda muke ajiye kuɗi ya sha bambam da yadda zan ce. Inda muke ajiye kuɗi a cikin banki muke ajiyewa, a Edda ko kuma Opay ko Moniepoint ko sauran wasu bankunan da gaskiya.

Eh gaskiya, lokacin ba bu wutan lantarki kuma ancimma waya na ba cajin gaskiya ina zama cikin matsala ne gaskiya. Sai inji abin gomi ba daɗi gaskiya, gaskiya kam zama da wutan lantarki ya fi gaskiya kawai, shine.

Ina, ina, ina share ɗakina, ina karɓan su biyar zuwa goma a rana. Gaskiya dan ni bana son datti kuma lokacin ƙura ne ina share ɗaki. Ina fusau biyar saboda ban so ƙura.

Gaskiya yadda na ke kula da gashi na dai alhamdulillah. Toh, ba wai yanzu kam ban cika yin aski ba. Gashin dai gashi nan dai bana kula da shi yadda ya kamata amma dai in na samu kuɗi insha Allah, zan cigaba da bin hanyoyin da ya kamata in cigaba da kula da gashi.

Gaskiya abun da ake saya daga kasuwa suna da yawa. Wani in na fita zanje in sayi kaya ne, wani ya sayi jesi, wani ya saya kayan marmari suna da yawa dai gaskiya. Abubuwan da nake saya a kasuwa kam suna yawa.

Kai gaskiya ina tafiya da sauri. Har yawanci wadda nake tafiya da su suna complain akan cewa saurina yayi yawa Ina tafiya da sauri sosai sosai gaskiya ina taka wa. Ina tafiya sosai. Ina tafiya sosai sosai gaskiya.

Eh ina tsallen igiya, ina yi sosai. Da shi ne favorite abin da na fi yi ma sosai. Shi ne abin da na fi so ne. Shi ne isiya. Ina yin shi sosai sosai da igiya domin ni babban champion ne kai a irin wasan.

Eh, ina fata deh na faɗa saboda cin yawa gaskiya. Na faɗa gaskiya. Mm. Tuh. Na faɗa saboda cin yawa gaskiya.

Gaskiya in zanyi wanki, na fi so na yi shi gaskiya da irin safiya haka nan ya fi da safe. Wanki da safe gaskiya ya fi, don da safen nan in na tashi, ya fi gaskiya.

A'a, gaskiya ni ba mutum bane me son ta faro. Gaskiya ba na sawa, ba na sawa ni ba ma abokin tabarau bane. Amma dai yanzu gaskiya na jin, na jin banbanci wataƙil ko zuwa da safe.